Gaskiya irin takalmin da na fi so shine Crocs. Irin takalmana kenan gaskiya. Crocs na fi son sa Crocs. Shi na fi jin daɗin. Saboda ba ruwan ka da waye za ka taka koto-koto ko ma menene. Ba ruwan ka da kumai da ke ƙasa. Kumai yana taka.